Abu na farko da nake dubawa a wayata idan na farka daga bacci shine lokaci. Zan duba wayata naga ƙarfe nawa na tashi. Sannan daga nan zan shiga saƙonni idan da saƙo akan screen dina, zan buɗe naga daga ina ya zo. Sannan zan shiga WhatsApp dina, na shiga group group na WhatsApp, na duba ko zan samu wani labari sabo ko wani abu da ya faru a cikin gari wanda ban san da shi ba zuwa dare.

Ana girki ne da manyan tukwane a yayin biki, a yanda ake amfani da manya manyan duwatsu a mazaunan turaku na murhun kenan. Ya kasance shine murhu, sannan ana ɗora tukunya sannan a zo a zuba mata ruwa lokacin da tukunyar take kai. Sakamakon idan aka zuba ruwan tun tana ƙasa, to ba za ta ɗauku ta koma a sama ba.

Gaskiya baya ɗaukar lokaci. Idan tafiya ta kasance, a tafiya ce ta kusa ina tafiya ne a hanya a ƙafa. Idan kuma ta kasance tafiya ce mai ɗan nisa ina hawa babur ko kuma na hau dai wani abin hawa. Na kasance ina bin hanyar da na san ina da uzururka da ita domin siyan wani abu da nake da buƙata a kan hanyar ko kuma ba da wani saƙo.

Gaskiya a fahimta ta mallakar waya a wajen yara, tun suna ƙanana yana da matuƙar hatsari domin waya tana bawa mutum damar cin karo da abubuwan da a shekarunsa bai cace a kai ba. So dan haka akwai wani mataki da ya kamata ace yaro ya taka kafin ya soma riƙe waya. Musamman a mataki na gama makarantar sakandire.

Gaskiya, hanyar sayan kaya ta yanar gizo hanya ce da ta zo da canji sosai a duniyar da muke zaune. Ta sauƙaƙa abubuwa kuma sannan ta ba mu, tana ba mutane damar sayen abubuwan da zai wahalan samu a inda suke zaune. Don haka gaskiya wannan hanya shine sauƙi kuma me abun sha'awa.

Gaskiya kashe kuɗaɗe a manyan bukukuwa ba abu ne ɗaya dace ba. Domin kuwa ana da abubuwan da suke da muhimmanci ɗaya kamata ce an mayar da hankali a kansu a maimakon kashe kuɗi a manyan bukukuwa. Sau tari masu kashe kuɗaɗen, zaka ga a cikin danginsu suna da mabuƙata wanda in za su kyautata musu, to za'a kalli abun a mazaunin zumunci mai ƙarfi.

Ina da tsaruka na ajiye lambobin waya akan wayata. Na farko dai, a duk inda muka haɗu da mutum to ina rubuta sunansa da inkiyarsa da kuma alamar gun da na haɗu da shi. Wannan zai bani damar tunawa duk san da na ga kiransa na gane wane mutum ne na yi mu'amala da shi a wannan wajen.

Gaski ya kallan dami kewa lafiya ya canja sosai. A ƙuruciya mutum bai damu da abin da yake ji a jikinsa ba, yana rayuwarsa gaba kaɗai. Amma a matsayin dik girma muna ganin kan cewan lafiya fa tana da matuƙar muhimmanci. Don haka ina bawa jikina muhimmancin kulawa da iya ƙoƙari wajen ganin in sha Allahu yazauna lafiya.

Idan an yi ruwa mai yawa a unguwarmu, abubuwa da yawa suna faruwa. Na farko, a, ruwan na iya taruwa a bakin titi, ya hana mutane fitowa domin su yi uzururukan na yau da gobe. Sannan na biyu, ruwan yana taruwa a cika wasu gidaje, wasu ma har ya shiga musu ɗakuna. Domin ana samun lokacin wasu magidantan ma sai sun bar gidajensu sun bada lokaci zuwa sanda ruwan zai janye kafin su iya fita a, sannan ruwa yana yi wa mutane wani lokacin ta'adi ta sama, ya shiga musu cikin ɗakuna. A wasu lokutan kuma, a, ruwan yana hana mutane fita uzururukansu kasuwanni, makarantu, a, wuraren aiki da dai dukkan wani uzuri da kan iya tasowa mutum a rayuwa a yau da gobe. Ruwa kan yi haifar da haka a unguwannu idan an yi shi da yawa.

Tabbas ana amfani da jam'i wasu lokutan wajen wajen girmama mutum guda ɗaya. Na farko, idan wani babba ko dattijo ya yi maka magana ko kuma ya ba ka wani saƙo, to kana iya ce masa "mun gode" ko "muna amsawa". Wani lokacin kuma kaje ka ce masa "mun gaishe ka". Wannan hakan ba yana nufin ku da yawa ne kuke kuke gaisuwar ba, amma dai kun saka kalmar "mu" ne wacce take nuna jam'i amma kuma a matsayin girmamawa ga shi wannan wanda kuke gaidawa. Wannan kaɗan kenan daga cikin hanyoyin da ake amfani da jam'i a yaren Hausa domin girmama wani mutum babba, dattijo, mai sarauta, malami ko mai mulki.

Don ka koya a wajen manya. Ah, kaɗan daga ciki misali akan iya cewa komi girman jifa ƙasa zai faɗo. Sannan akwai karin magana da ake cewa daga na gaba ake gane zurfin ruwa. Sannan akwai karin magana wani da yawa da suke cewa wanda bai ji bari ba to zai ji hoho. Sannan akwai karin magana da take cewa sannu sannu bata hana zuwa. Wannan duka karin magana ne da muka koye su a wajen manya a mu'amalar da muka yi da su a ƙuruciya. Ah, suna da yawa irin wannan karin maganganu. Ah, don haka suna da yawa kuma lokaci guda bai zama lallai mutum ya iya zayyanosu gabaki ɗaya ba.

Gaskiya bana son yin bel. Duk da yanzu ni na kasance abokin ma abocin amfani da, da ƙananan kaya ne amma yawanci ƙananan kayan nawa suna kama ƙugu na daidai. Don haka bana buƙatar na saka bel kafin na yi amfani da su. Sai dai idan a cikinsa an yi rashin sa'a, an samu wanda ya min yawa ko kuma rigarsa ta kasance gajera, inda da in da na a ga hannuna za a kalla qugu na. To a wannan matakin kuma ina iya ƙoƙari na, na ga nanemo bel na yi amfani da shi domin yakan iya kasancewa a wani mataki na sake ɗaura wandon a cikin jikinka. Sannan kuma ya zamanto wani mataki na ado, a, musamman bel na zamani wanda ake kwalliya da su.

Ina magance koke-koke ne ta hanyar sauraron masu yin kuka da yi musu, da musu jawabin kwantar da hankali. Wani lokacin kana karɓan koke-koken al'umma ba tare da kana da pawar da za ka iya yin komai ba, sai dan ka kwantar musu da hankali sannan in kana da dama ka miƙa wannan koken nasu zuwa mataki na gaba inda za a iya a ƙwata musu haƙƙinsu ko kuma inda za a iya share musu hawayensu. Wannan dalilin yasa duk san da wani ya zo min da kukansa, ko wata matsala ina tsayawa na saurare shi, na rarrashe shi, na ba shi haƙuri, kuma na ƙwarara masa guiwa da cewa in Allah ya yarda. Ba za a tabbata a yanayin da ake ciki ba.